Menene ƙarfin muhimmanci cikin abokantaka? Abin da ya fi muhimmanci a cikin abokantaka shine abokinka da zai dinga visiting ɗinka, kaima kana visiting ɗin shi. In ya zo zai yi wani abin yazo yanema shawaranka, kaima ka ba shi shawara da kyau. To wannan na ɗaya daga cikin muhimmancin abokantaka. Da kwai kuma kukan da kake da shi, ba wani wanda zai iya share ma shi. In dai ba abokinka ba, shine kawai zai iya share mawannan kukan naka. Akwai kuma wani matsala da kake ciki, ana niman solution. To ka san kuma in dai ba abokinka ɗinnan ba, ba wani wanda zai ba ka shawara ka ɗauka. Da akwai wanda in wani abu ya faru da shi, kafin ya kira wani dole sai ya fara kiran abokonshi na kusa wanda suke da gate to gate suke kusa da shi. Da kwai wani abu ma da ya faru, an kai kwana kaman huɗu ko uku wani abokina ya ce "ya kira ni muna zaune", ya ce wai an turo mai da dubu sha biyar ta account ɗin shi, baisan wanda ya turo ko an yi missing, sai yake tambaya na,"ya cire koko ya mayar musu da shi". To in da wani ya je ya kira, ni na san da kwai sauran abokan shi bani ɗaya ba. Amma ya fara kira na, sai na ce ma shi to in ya ci me amfanin shi, kawai ya mayar musu da kuɗin su. Ƙila ma wata jarabawa ne ake so a gwada shi, a jaraba imaninsa, a gani shin zai ci wannan jarabawar koko ba zai ci ba. Ko irin yana soyayya da wata ƴar gidan masu kuɗi, kila a ɓoye ko babanta yace yanaso jaraba a gwadashi aga ni zayaci jarabawar ko baze ci ba. To na ce ma shi kawai mayar musu da shi, wai ashe a hakan nima ɓoyeman yayi dubu hamsin aka turo ma shi, sai ya ce mun wai dubu sha biyar irin, sai in ƙarami ne a tunanin shi in ce mai ya ci. To gwada mai ba amfanin shi, ba amfanin ka ci kuɗin da ba naka ba kuma ko da a nan gaba kai ka sani dole dole sai ka biya kuɗin nan. Inma baka biya ba a lahira sai ka biya. To wataƙila ma an turo ne a gwada ka, ka gani a gani ya imaninka yake. Wataƙila kuma na misin ɗin ne, amma kai kawai ka ɗauke ta an turo ne a gwada ka kai kuma sai ka tsaya ka fitad da solution kaga me ya kamata kayi a wannan lokacin. Ya ce shi dai kawai na ce ma shi ya mayar, sai ya yi wancan gayan ya kira shi, sai yace ya je gurin mai POS ya ce sai an ba shi ɗari biyar ne ko ɗari bakwai. Sai wancan wanda ya turo dubu hamsin ɗin ya ce a cire a ciki, a turo mai sauran. Shi ne ya je gurin mai POS ya ba da aka tura ma shi, ya ɗauko receipt. Na ce in ya an tura aka ba shi receipt, na ce turo mun da receipt ɗin in gani ta WhatsApp. To wannan da irin abokan be da mahimmanci a gurina da shi kenan, abun an riga an salwantar da kuɗin nan. To wannan yana daga cikin muhimmancin abokan.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Yaya kake yanke shawara a aiki? Yanda nike yanke shawara a aiki, kamar in an kawo mana aiki irin ɗinki, zan nima wanda muke ɗinkin tare ne kafin in yanke shawara. In an tambaye ni kuɗi ne kuɗin ɗinkin, zan tambaye su in ce wannan ɗinkin nawa ya kamata a yi. Yanda suka tsaya suka ba da amsa, to shine zan tsaya nima in yi shawara. Amin yanda zan yi shawara, yanda zan yanke kuɗin aikin, in kuma an ce kai aiki ne mai kyau, zan tambaya wanne aiki ya kamata a yi ma ɗinkin nan. To shawaran da suka ba da zan ɗauka sai in yi amfani da shi. Haka nike yanke shawara a wurin aiki.

Kana cima manufar talace talace eh ina cima manufar talace talace a duk yanayin da ya zo min kaman in munyi tala mun talata hotona dole ana samun wani ya taya manufar mu ke nan mun cimma.